Toh kasuwa, muna je kasuwa mana, eh, tunda abun da in tashi in ji kasuwa, ba abun da in jira a gida ba. Jeka jika dawo, jeka jika huta, abu na yi, wallahi.

Bayi de ijiya karebi na ba, abonnan abon ka yi de ka yi karemi karemi, be ka yi de squri ba na haren sai ka yi karemi karemi fa. To kuma moton bere barka in yaji maganan na ka ba, e gaskiya ne ba, adu na karya ba, moton bere yi ya ba.

Saboda bari, idan ka gani abun nan dai, dai wancan, akwai wasu dai, umm, ba idan ce dinsu nan, na manta, ba akwasu da abun nan. Wada ka iya share shi a, a, a minduba wallahi, bada ka iya ba.